Eh muna da bokitai da yawa a gida, dukai bokiti wanda muke wanke kayayyakin da kuma bokiti na wanka da bokiti na, na ɗebo ruwa. Ko wanne dai da nashi amfani da kuma wajen yin amfanin nashi. Da akwai kuma bokiti wanda ake zuwa a bawa fulawa ruwa ko kuma a bama, da bokiti wanda ake ba na kiwo wanda ake ba ma dabbobi ruwa da abinci. Ko wanne da nashi amfani ya danganta da lokacin kuma amfanin nashi.

Eh ina iya yin wuta da itace, ina iya kunna itace duk lokacin da nake so musamman lokacin, musamman lokacin da gas, gas ɗina ya ƙare ko electric ko ba wuta to nakan yi wannan lokacin ina so in yi amfani da wuta nakan kuna gas nakan kunna itace domin in yi amfani da shi saboda amma dai yana da wahalan kunna sai na samu itace, na samu kalanzir ko na samu leda na haɗa na kunna duk gaskiya yana da wahalan kunna gas ko kunna, kunna laita kaɗan na shiki ya kawo, ya kama wannan ko sai ka ta wahala kana neman abin kunnawa da yadda za ka yi ka kunna musamman kuma lokacin damina idan icen ɗanye ne shi kuma lokacin ne da a ka sha wahala sosai wajen kamawanshi, bai kamawa sosai.

Wani zubun nakan je kasuwa duk ƙarkin sati, nakan je domin siyo abubuwan da babu a gida, abubuwan kuma da kwai, sai wanda na san ba za su ishe ni ba sai in ƙaro. Duk ƙarshen sati nakan zama, nakan zauna ni kaɗai in lissafa da abubuwan da babu ko kuma in sa lissafa min wanda abubuwan da babu sai in je in siyo ko kuma abubuwan da na iya buƙata.

Ƴa'ƴan itacen da na fi so shine ayaba. Ina son ayaba saboda bai da wahalan ci kuma yana da daɗi sosai. Be sa wahalan tauna ko kuma wahalan matsawa ko kuma wahalan ɓarewa ko kuma wani abu. Yana da sauƙin ci ko da yaushe da kuma daɗi da ƙanshinshi kuma. Yana min daɗi sosai. Ina son cin shi akoda yaushe. Ya fi mun ko wane ƴa'ƴan itace daɗi da kuma sa inga naci shi. Dukda dai ina wanan zubin yana da wahalan samu amma duk lokacin da na samu nakan ji daɗin cin shi.

Ina neman izinin hutu ne ta hanyar tambayan wanda yake gaba da ni a wajen aiki ko a makaranta ko a duk inda yakamata nakan faɗa mai uzarina da kuma abubuwan da nake so in yi ko kuma na rubuta na ba ma ogana ko wanda nake gabada ni. In faɗa mai da abubuwan da nake fuskanta ko kuma abun da nake so in yi. Idan ya bani dama sai in tafi. Idan bai bani dama ba zai ce to in tsaya zuwa lokaci kaza. Idan na ga zai yi in tsaya in kuma na ga ba zai yi ba, in ƙara rokan shi sai ya bari. Haka nake yi duk lokacin da nake buƙatar hutu a wajen aiki ko kuma wani abu.

Eh ina kunna tsaron baturi saboda yana da mahimmanci sosai a rayuwa. Duka abin da aka ce maka tsaro, harka ne da ya shafa tsaro da kuma harka ne da ya samu, da ya shafa ingancin rayuwanka da kuma abu ne mai mahimmanci da ya kamata ka ba shi mahimmanci sosai a rayuwanka. Tsaro shine komi, duk abin da yake da tsaro to yana da aminci, za ka same shi, za ka ganshi cikin aminci ka same shi cikin aminci. Sai dai abun da za a ce bai da tsaro kuma babu abun nan.

Eh ina son kallon wuta da daddare. Nakan fito waje haraban gida na kafin in kwanta. In danyi mintoci ina kallon sama, ina kallon ikon Allah da sauran abubuwa. Hakan yana sa ni farin ciki da kuma kwarin gwiwa da jin daɗi a cikin zuciya na. Hakan kuma na sa ba daren da ban yi ba zan ji ban ji daɗi ba. Sai dai wani zubin idan na fito sauro ne da ba na so su cije ni ko kuma in tsaya ɓata lokaci ba tare da ko na guje lokacin kwanciya na. To abun da ya sa ba na son yin fitowa ke nan.

Ina cin abincin rana da ƙarfe biyu, ƙarfe biyu da rabi a rana. Saboda lokacin ne muke zuwa hutu daga wagan aiki da nan dai takaitaccen hutuna. Huta wanda zai yi wani uzuri ya yi, wanda zai yi wani ɗan aiki ya yi na awa ɗaya dai sai karfe uku mu dawo ƙarfe uku. Idan mun dawo za ka yi abin da za ka yi shi ma sai ka fara shirin tashi ƙarfe huɗu mun tashi. To ƙarfe biyu da rabi ne lokacin ne kawai kake da daman cin abinci. Amma kafin ƙarfe biyu da rabi idan in son in ɗan ci abincin mari nauyi haka kamar biskit kawai ci wani abu wanda ba sai na tashi na je na saka ko na ɓata lokaci kawai zan tashi zan ina zauna zan iya yin shi. To duk wannan ba matsala duk zan iya yin shi.

Lokacin da nake jin damuwa, nakan keɓe koya na zona ni kaɗai, ɗan huta ko kuma in saurari wani katako. Ko kuma Wani waka haka, wanda zai iya kwantar min da hankali. Ko in kira matar abokina ko wani 'yan uwana wanda za mu iya tattaunawa kowane matsala da su don kusanta na To su ma hakan yakansa ni in danji, damuwana ya sauka. In mance da damuwa ko firan wani abu da ya taɓa ban dariya in tuna shi. To shi ma yana tuna min ƙarar saukar min da damuwana. Duk dai irin wannan abubuwa suna taimakawa sosai.

Ina daidaita aikina, ina daidaita aikina da kuma rayuwana na yau da kullum ta hanyar bambance duka biyu. Ko wanne ina bashi muhimmanci lokacin yin aiki ina mai da hankali a kan aikina lokacin kuma yin ayyukan rayuwa da al'amara na yau da kullum ina bashi muhimmanci. Bana bari aiki yana raba ni da mutanena wanda nasani da kuma wanda 'yan uwana da duka abokaina ko wanne ina basu muhimmanci. Lokacin da na gama aiki zan dawo gida in kira ƴan uwana ko kuma in je inda suke ko kuma na je inda suke, muyi zumunci muyi rayuwana kamar yanda muke yi yau da kullum. Ba wai kullum a rayuwa, kai ta aiki kai ta aiki ba kuma ba ma wasu 'yan an'uwanka muhimmanci da ƴaƴanka da abubuwan da kake yi na alamarin ka muhimmanci ko karatu ko wani abu ko wanne kana bashi muhimmanci ne. Hada wa ne duka kana yi. Bawai kace kai ta yin ɗaya ba a rayuwa kai ta yin ɗaya. Ba a haka.

Maduba da muke da su a gida shine madubin madubin wanda yake cikin ɗakina babba, sai kuma ƙarami wanda yake cikin banɗaki. Kowane yana da nashi amfani. Idan na shiga banɗaki ina so in duba fuksa, na koyi amfani da shi ko wajen yin brush ina amfani da na banɗaki. Idan na dawo kuma ɗakina, idan na shirya zan fita, na gama shiryawa, nasa kaya, na gama komai da zan yi, zan fita in je wajen aikin ko makaranta. To shi ma yana duba kaina, ina duba yanake, ina da fito kar ya zo dai naje, na tsawa da abu ba daidai ba, fita ban sani ba. Ya yi mun dariya ko a ga na yi hauka. To haka yana taimaka mun dai idan na kalla kaina na juya na ga komai, na yi daidai sai in fita. Bayan ina fita, bana haka kawai rundumi ban san abin da nake yi ba.

Eh ina son zama kusa da taga saboda yana taimaka min ganin duk abin da ke faruwa a waje ko kuma ganin duk wanda zai wuce ko kuma wanda yake harabar gidana don in san me wanene ko kuma menene yake cire faruwa. Hakan na taimaka min sosai zama kusa da taga ko kuma yana taimaka min yadda sa nan tunani. Ina koyon ɗanyin tunani, ina tsayawa a wajen ɗanyin tunani duk in na nazari akan wahaku da muhimmanci da nake so inyi kuma abin da yake faruwa, acikin rayuwa na yau da kullun. Duk haka suna da amfani sosai. Irin wannan zaman kai kaɗai yana sa mu kawarin guiwa, kajidari kuma lita. Tunanin wannan zurfin zamani kaɗai yana min daɗi sosai.

Yaushe nake kwana kullum shine lokacin da na sauka daga wajen aiki na gama hutawa. Dari tayi idan wajen tara ko goma tayi, lokacin ne nake kwanciya in huta, in dan yi karatun da zanyi sai in kwanta. Nan lokacin ne nake iya yi duk wani hukuncin kwana da zanyi, inda ba'a gida ba ko kuma inda ma a gida ne. Dan na saba haka nake kwanciya a lokacin.

Lokacin da nake bu-baccen abincin dare shine lokacin da na gama karatun da sanyi ko kuma na gama hutawa da daddare kamar misalin karfe takwas saboda bana son dare tayi sai lokacin kwanciya na yayi sannan za ka ci abinci ya kamata ka ci abinci tun kafin lokacin kwanciyan ka saboda ka huta abincin ya gangara ya fara warwarewa a cikinka ba wai kawai ka zo ka ci abinci ka kwanta ba. Hakan yana da matsala kuma likitoci sun faɗa sunce yana da matsala to dole za ka ringa kiyaye abubuwa ka ringa cin abinci da wuri kafin lokacin kwanciyan ka.

Gaskiya na fi son na zauna, na fi son na zauna bana son yin aiki ko yin wani abua tsaye amma wani zuben idan na wani lokacin idan na gaji da zama, to nakan so na ɗan miƙe na huta ne, ɗan mintoci sai in ƙara komawa na zauna ko wane. Shi ma haka in kuma ya kama dole sai na zo tsayin tsaya, in na tsaya na tsaya na dade sai in zona na ɗan huta sai in ƙara tsayuwa. Ko wanne dai yana faruwa ya danganta da yana yin aiki da kuma yana yawon daɗaɗi.

Eh ina musabaha da mutane amma gaskiya na fi yadda na yi musabaha da wanda na san su suka sani ba wai kawai in zo in yi musabaha da wanda bai sanni ba ko kuma baƙo saboda ban san wannan kalan mutum bane. Ko 'Yan uwana da abokaina da mun haɗu kowanne yana muko hannu muna gaisawa muna gajiyar dariya muna jin daɗi amma gaskiya in ba ko ne ina jin tsoro in je in bashi hannu na ko kuma ba ma ne na gaisawa da wanda ban sani ba ko baƙo haka. Amma in na san ka ko kuma na gan ka da wanda na sani ko abokin wani abokina ko kuma na gan ka da wani ɗa na dai san ka ko na san inda kake wannan ba zan ji fargana ba zan baka hannu mu gaisa shima ina jin tsoro ne saboda yanayin yau da kullum yanayin da duniya yake koma kuma za aje a samu matsala ka dinga yadda da mutane haka.

Yayin da nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci shine ta hanyar fara yin ayyuka waɗanda suke da muhimmanci a gurina na sa su a farko. Duk wani abu da yake da muhimmanci nakan fara sa shi a farko sannan na zo na sa waɗanda ba su da kayan shi muhimmanci ba sai in sa waɗanda ba su da muhimmanci sosai. To hakan nake sa rai duk abin da nake yi saboda in ka sa abubuwan da suke da muhimmanci a farko shine za kaga kayi su ba tare da matsala ba. Amma in ka zo ka sa wanda ba su da muhimmanci da ka je ka yi su kuma ba ka samu damar yin masu muhimmancin ba ka ga da kwai matsala yake. Sai sa komai za ka yi sai ka fara yi kana da safe kana ganin me ya dace ka fara yi. Dane farkon fara aiki na duka abin da ya zo min gaba na ko yaushe nake yi. Sai da baya ina wayewa ina ganewa ina ganewa sai nan zu na gane gara in fara yin. Taringa raba aiki na in ware masu muhimmanci sosai da kuma wanda ba su da muhimmanci sosai. In fara yin masu muhimmancin wanda ba su da muhimmancin sosai ko da yaushe zan iya yin su ko kuma in aiki ragummu sosai.

Eh mana muna samun horo a wajen aiki. Bayan wata uku ko wata hudu koh wata biyar muna zuwa taron horarwa wanda ake yi a wajen aikinmu. Hakan na taimaka mana wajen sanin abubuwan da muka sani ko abubuwan da ba mu gane ba a wajen aiki. Duk ana taimaka mana da shi, manyanmu wanda suke gaba da mu. Suna wayar mana da kai muma kuma wani lokaci bayan lokaci wayanda muke gaba da su muna wayar musu da kai muna horar musu da kai sannan muna basu horo akan abubuwan da basu sani ba. Dan abin ya zama ai muka ni kaima kaima wani. Inda aka taimake ka kaima haka zaka taimakawa wani dole. Ba wai kullum kace kai sai dai a taimakawa kai baka da zuciyan da zaka taimakawa ma wani. To rayuwa ba a yin taka. Kana yi ne ana taimako kaima ana taimakon ka.

Eh ina rakco wurin rubutu ko a makaranta ko a aji duk sanda ake rubutu ko malami yana rubutu ina da saurin rubutu da ya gama nike gama saɓanin sauran yan aji da zaga an gama an jira sun jira ko kuma an goge ba su gama ba da sauri ni nike yi gaskiya ina da sauri amma kuma idan lokacin da na gaji ne ko kuma lokacin dana ba na abin nan to ba na iya da saurin yi.

Duk lokacin da na yi ruwa ake ruwa, nakan zauna a waje ɗaya kuma ba na fita in je wani waje da kan natsu in ɗauko abubuwa ko kuma in fara nazarin abubuwa masu mahimmanci wanda nake so na yi sannan kuma na tsara abubuwan da ban yi ba. Lokaci ne da nake samun natsuwa da kwanciyar hankali da kuma tuna manyan muhimman abubuwa da nake son in yi. Saboda lokaci ne da nake so ruwa in yana sauka ya nunamaka da abubuwa da dama da kuma mai amfani da yawa jikin rayuwa.

Kayan marmarin da na fi so shine, shine, kayan marmarin da na fi so shine ayaba. Ina son ayaba sosai kuma ina jin dadin cin shi saboda be da wahalan ci yana da saukin amfani. Ko me za ka iya ci shi fiya ƙalo kuma bai ɓata ciki sosai. Be yi ba tsami ko wani abu da zai ɓata maka rai. Yana da sauƙi da kuma daɗi sosai.

Ba na amfani da kunnen waya saboda ba na jin daɗin amfani da shi ba kuma sa ba yi amfani da shi ba. Amma haka wasu suna iya amfani da shi amma ni gaskiya ban saba amfani da shi ba. Ina so in gwada yin amfani da shi, in gwada yin amfani da shi kuso ɗaya ne in gani ya zan kasance zan iya yi ko kuma ba zan iya yi ba.

Ina ƙidayen kayayyaki na ko so ɗaya ko so biyu af sati. Dukarshen sati lokaci ne da nake zama in yi lissafi da ƙidaya abubuwan da suka rage da kuma abubuwan da ban gama ba. Ina samun sukuni yin haka ne saboda komai za ka yi ana yi ne a rubuce kuma a lissafi. To karshen sati ne lokacin da kawai za ka samu ba mutane ba kuma hayaniya da kuma zarafi in yi abin da kake so kai na lissafi lissafin da kake so.

Kalanda kayan dakin da na fi so sune kayan da nafi bukata a kusa dani ko kuma wanda suka zaman mun dole in yi amfani da su kamar su katifa, kafet, abincin abinci, kwanoni, da flate da fridge. Da dai sauransu da irin wannan wanda ya zama dole ba kaman wanda bai zama dole ba. Wanda bai zama dole ba kamar su abubuwa, abubuwan dai da basu da amfani sosai. Wanda bai zama dole a gareni ba amma abubuwan da suka zama dole a gareni ina jin daɗin amfani da su.

Ina magana da abokan cinikina cikin natsuwa da kuma da girmama juna, saboda ina son ina girmama kowane ɗan adam wanda kuke tare da shi. Kaba ma kuwa girman shi, hakan yanda yake sa mu magana mai daɗi da kuma girmama kowa. Hakan ke sa su su ringa dawowa waje na. Wani in ya tsaba siyayya da kai, ya dau da koyaushe cikin fuskan da kake mai. Kuka kuma yana jin daɗi inda kuke mu'amala da wasu da dariya. Duk inda ya je ba zai iya siyayya ba siyazu inda kake saboda kun saba. Saɓanin wanda zaka gan an ji wajen su siyayya ko an ji yanda suke tsere kaga suna ɗaura fuska kuma ba su iya mu'amala da abokan ciniki ba. To mu gaskiya nan mun iya abun mu'amala da abokan ciniki kuma mun ƙanƙanta ko abu kaɗan za ka sayi a wajen mu, muna ba ka mahimmanci kuma mun san watarana za ka iya zuwa ka sayi miyawa Duk wani ɗan adam haka ya kamata ya yi a rayuwa ya ba ma komai mahimmanci abun da kake yi.

Gaskiya duk lokacin da miyo ya zo mun ko kuma ina so in zubar da miyo bana zuba shi a ko ina saboda akwai cuta ko kuma abubuwa rashin tsafta da kuma kazanta. Ina samun wuri ne wanda ba a cika ma'amala a wajen ba ko ta baya ko window ko kuma in shiga bayi in tufar in fito.

Eh ina sanya hula kala kala ma, ba kalan hulan da bana sanyawa, duk hula musamman a wajen aiki ko kuma ranar Juma'a. Ranar Juma'a na fi sa hula gaskiya. Ranar ba Juma'a ba ko kuma ina je aiki ban cika sawa ba. Saboda idan na fita na je wajen aiki hulan yana damuna, bana jin walwala gudanar da aikina. Amma ranar Juma'a ko kuma ranar kun mako ko kuma wajen biki ko kuma wajen wani abu dai taro ko me muhimmancin wadda zan sa manyan kaya ba kananu ba, nakan sa hula na daidai da in da nake so ba wani matsala kala-kala ko in sa ƙarama ko kuma in sa baƙi.

Ina yin amfani da tsintsiya mai laushi ne saboda na fi jin daɗin share ɗaki da shi kuma na fi daɗin na fi amfani da shi a kan wanda yake da ƙarfi. Shi ne zai iya shawo maka ko ina da kake so ba tare da wani matsala ba sannan kuma yana da laushi da kuma daɗin amfani ko a tsaye kake ko a duke zaka zaka iya amfani da shi ka share inda kake so.

Eh ina tafiya kasuwanci ko da yaushe. Ina da sana'a. Duk lokacin da nake, na bana zuwa makaranta ko kuma bazan fita ba, nakan je kasuwa na buɗe kasuwanci na rinka siyar da kayayyaki. Kokuma randa bana nan kuma ina da yaro wanda yake zama mun a shago zai tsare mun kayana ɗuk wata ko kuma duk lokaci bayan lokaci ina mai albashi kuma ina koya mai kasuwanci shima yana amfana da ni. Da wannan kasuwancin nake taimakon mutane da yawa amma ana ɗan mutane da suke kasa da ni sosai. Wanda nima haka aka koya mun ba'a ji ƙyashin nuna mun abubuwa ba. Nima bazan ji ƙyashin nuna mun ba kuma amma ina ba wa makarantuna muhimmanci fiye da inda nake ba wa kasuwanci muhimmanci. Amma lokacin na kusan kuma na kusan gama duk lokacin da na gama zan zo in fara kasuwanci na in ba ma ko wani kasuwancin da nake yin bashi muhimmanci sosai da ya dace. Don yanzu gaskiya ina ba kullum nake zama a kasuwan ba saboda makaranta da kuma sauran arziki amma ina zama da makaranta. Zan dawo lokacin da aka kasuwa in fara gudanar da ayyukana da nake yi. Zan ƙara bunƙasa kasuwancin da nake yi. Ga al'amurra na nawa da komi komi zan ƙara girmama shagona da mutane da mu'amala da mutane da kuma girmama mutane da yin da koyan yin da mu'amala da mutane yake. Duk zan koyi wannan da kuma girmama su.

Kalan askirim ɗin da na fi so shine askirim mai kaurin banila da madara. Yana da daɗi sosai duk lokacin da nake sha shi. Yana tunamon da wasu abubuwa da dama. Ina jin daɗi a jikina da zuciya na. San shan shi da wani a kusa da ni. Muna yi wannan magana ko kuma muna haɗa shi da wani abu da nake so sosai.

Launin da na fi so shi ne blue. Kalar blue mai kama da ruwan sama. Ina son kalar launi haka saboda in na gan shi ina faranta min rai, ina jin daɗi. Ko a kaya ne idan naga launi blue yana mai ruwan bala ina samun jin daɗi ko kuma fari, shima fari ina son shi, ina min kyau sosai. Dakali duk wanda aka haɗa ina son su, dakali da blue suna min kyau sosai.

Ina shaƙatawa lokacin hutu ta hanyar kiran abokaina, mu fita mu je waje, mu je yawo, mu je dinkin da muke so, mu yi ziyara, a tuna baya a yi ta dariya ana jin daɗi. Bana zama a gida lokacin hutu saboda zama a gida yana sa ni na ji gajiya ko kuma wani abu. Amma in ina fita da abokai mu je waje nan, mu je waje nan, mu je nan muna yawo ko bana farin ciki ina jin daɗi da kuɗi a jikim mu cire kuɗin da yawa mu dinga kashewa muyi nan muyi nan munajin daɗi sosai da rayuwar mu a haka.

Eh, ina ba da shawara a aiki. Du wani wanda bai su gane abu ba ko kuma bai gane abin da ake nufi ba. To idan ya tambaye ni nakan ba shi shawara naƙasa da ni ko a wajen aiki ko ba a wajen bana aiki ba. Duk wanda ya tambaye ni shawara ko wani abun da yake so in yi, inda zan iya yi to ina kokarin faɗan mai. In kuma abin ya fi ƙarfi na ko wanda ban zan iya ba ne ko bani ilimi akai ba na da ilimi a kai, nakan faɗa mai ban sani ba. Sai in nemi wata hanya. Amma inda ina sani ba na ɓoye wa. Zan faɗa wa mutum cewa na sani in ba shi shawara sosai.

Abin da nake yi don nishaɗi shine duk lokacin da na nishaɗantu, nakan zauna a gida na yi bacci, na ci abinci, na huta na yi wanka. Wannan yanayi yana sa ni in ji nishaɗi. In kira waya, don kira wanda nake so a waya, mu yi ta waya munajin maganganu kala kala. Hakan yana sa mun nishaɗi. Kaunanta a cikin zuciyana muna jin daɗi, duk gaba daya dani da ita. Ko wa na farin ciki. Saboda duk lokacin da nake zaune ni kaɗai, in na tuna ta, ko wayar farin ciki nake fallata na na kirata. Muna waya ko kuma mun haɗu, na je inda take.

Gaskiya na fi son alkalami. Na fi jin daɗin rubutu da shi saboda na fi iya rubutu da shi gaskiya. Na fi yin rubutu mai kyau idan na yi rubutu da alkalami. Fensir, rubutun yaran ta ne amfani da shi, yanzu gaskiya bana amfani da shi. In bana zuwa wajen zana yin, zana wani abu ba. Noma dai cika yi ba gaskiya. Amma dai in na zo wajen zanayi wani abu ne ko ina so in yi fusar da sikece ko wani abu, na fi son in yi amfani da fens. Dannan ne nake yi amfani da fens. Amma biro koh kullum a ofis ba a wajen aiki, da shi nake amfani nake yin komi da komi.

Ina kunna sanarwa apps saboda wani zubin yana tunasar dani wani abu mai muhimmanci da nake so in gani kokuma ya tunatar dani wani abun da bana so. Amma in ina cikin aiki ko kuma ina cikin wani abu mai mahimmanci ina kashewa saboda bana so ya ɗauke min hankali daga abun da nake yi. Amma duk lokacin da na gama nakan kunna sai in ga app sakonin da nake so in gani masu muhimmanci. Lokacin da nake tafiya da alamarana da kuma abun da nake so in gani. Ko da yaushe in nayi amfani da haka nakan ji dadi kuma nakan yi.

Wani gudu na fanka na fi so gaskiya bana amfani da fanka. Dakin da nake zuwa ba fanka sai dai in yi amfani da AC. So ban san yatgudun fanka yake ba. A AC na nakan sa tsagaita shi in sa wanda baiyi sama ba kuma baiyi ƙasa ba. Yin da bazai bani matsala ba a cikina ba ko kuma in shi zai rangabani sa ni ciwon mura ko kuma wani abu. Nakan tsagaita shi ne in sa wanda baiyi yawa ba kuma wanda baiyi kaɗan ba saboda bana son zafi sosai. Amma idan zafi yayi zafi sosai nakan ƙara shi sosai lokacin sanyi kuma bana kunnawa gaba ɗaya nakan bar shi.

Ina share ɗakina sau biyu a rana. Idan nai wanka na shirya kafin in fita aiki, zan yi shara in kakkabe kayayyaki na saboda ni bana son in ga ɗaki da datti da wani abu. Ina da kula sosai da, da abubuwan da ya shafa abubuwan amfani na, dukan matsa da abubuwan amfani wanda ba na amfani ba ne in sa sa'in da ba na amfani bu. In share ɗakina in, in fita in yi aiki, ɗakina da kaina na ke sharewa amma idan ba ɗakina ba nakan ba ɗan aiki ko wanda ya ke mun aikin gidana ya zo ya sashen share ko ina da ko ina. Amma ɗakina da kaina nake sharewa sannan idan na dawo in ɗan ƙara kakkabe na tun da mi da yawa sannan in lokacin kwanciya yayi in ƙara ƙarfafa gado na, zan yi kakkaba ko'ina in sa turare in yi abubuwan da ya kamata in yi sannan in kwanta, in huta ko in yi wani abun a cikin ɗakin.

Eh ina da katin kasuwanci, da shi nake yin amfani wajen ko wane raba ma mutane su san kalan kasuwancin da nake yi da kuma tallan kasuwanci na da kuma address dina da da inda za a same ni. Kuma ina da amfani da na yanda nake yi na kuɗi, shi kuma da shi nake yin amfani da shi wajen cire kuɗi ko sa kuɗi ko kuma yin wani abubuwa na harkan kuɗi na ko na banki. Da wannan katin nake yi, shi kuma katin masaniya shine da akwai katina da sunana da sunan kamfani da number waya da kuma address inda za a same mu.

Ina jira ne a layi ta hanyar tambayan wanda ya riga ni in na zo waje, nayi sallama ko na yi musu magana, sai in tambayi waye ya riga ni in tsaya. Ina kallo idan an sallame shi ko ya je ya gama abin da zai yi. A misali in a ATM ne ko kuma a wajen da ake sayar da magani ko wajen da ake sayar da wani abu. Idan an sallami shi ko na ga ya gama uzurin da yake yi, sai ni ma in matsa in cire kuɗi ko kuma in yi uzurin da zan yi, in sayi abin da zan saya. Ni ma haka wani ya zo a baya na ya tambaye ni zan faɗammai nine na ƙarshe, sai shi ma ya biyo baya na. Haka muka saba da bin layi a ko ina duk inda muka je. Kuma haka za mu ci gaba da yi saboda haka ne ba cuta ba kuma alfarma ba wani ya zo ya ci maka layi ko ya ce ya riga ka. Kowa ya san wanda yake bi.

Eh ina yin karatu kafin na kwana, musamman da daddare. Idan na zauna na gama nazarin abubuwan da na yi da kuma abubuwan da zan yi a gobe, in Allah ya yimu ko kuma nake bukatar yin uzurina, na gama duk uzurin da zan yi, na zo na kwanta, zan ɗauko ɗan ƙaramin littafi ko kuma littafin da na saba karantawa mai yawa na fara karantawa. Hakan yana sa ni in ɗan yi nazari, in kau da kaina daga tunanin abubuwan da ba su da amfani. Karatu littafi ina jin daɗin shi sosai. Wani zubin ma aiki ne yake hana ni yi, amma duk lokacin da na samu yin time, lokaci ko kuma na samu ranar da ba a aiki, ina ƙoƙari wajen sosai wajen karanta littattafai kala kala sosai.

Apps ɗin da na fi amfani da su sau da yawa shine kamar WhatsApp da kuma Instagram da kuma Gmail. Ina yawan amfani sai kuma account ina na banki. Ina yawan amfani da irin wannan apps ɗin wajen sanin labarai da kuma abubuwan da ke wakana a duniya. Sannan kuma ina amfani da Gmail wajen tura saƙo mai muhimmanci ko kuma a turo mun saƙo. Kuna masu muhimmanci sosai ina yin amfani da email, mail ina sosai Gmail wajen in san saƙo ko rubuta saƙo na da muhimmanci. Sannan kuma 'yan uwana da abokaina muna haduwa da su ta WhatsApp, muna gaisawa wanda na sani wanda kuma ban sani ba ba ko abokaina wanda mun taɓa ganuwa ba ko kuma wanda suke wani garin muna magana da su ta Instagram ko video call. Ina jin daɗin wannan apps ɗin sosai, ina jin amfani da su. Don a rana ina yawaita, ina yawaita yin amfani da su a rana sau da yawa. Gaskiya su ne apps ɗin da na fi shiga kuma su ne suke dan cinyemun lokaci duk lokacin da na ɓata akan waya. Don ban ma cika yin game ba ko wani abu wanda baida amfani. Kuma ina mai da hankali na ne akan abin da na san mai amfani ne. Suma ɗin idan dai yin da nake shigan nan na samu ma time ɗin da nake da wani abu mai mahimmanci, na kan sa wayana a silent in daina shiga, in daina yin komi da nake yi da waya. In tsaya in natsu kawai.

Gaskiya ban cika son warware masu hayaniya ba, saboda wani zubin idan mutane biyu a cikinsu suka samu hayaniya ko rashin fahimtar juna, lokacin da ka je ka yi ka warware matsalar, kana sauraron kowa. Idan an kai hukunci wani zai ga kaman ka bugoye bayanshi. To dalilin da ya sa ban cika warware hayaniya ba ke nan, sai dai wanda na san muna kusanci da su, sun san ni san su, na san ba zan yi musu abin da ba daidai ba ko na gane basu da matsala. To wannan zan iya yin shiga in warware abubuwan da yake faruwa, musamman ko an a gidanmu ne ko kuma wani abu na gida na family wannan zan iya shiga. Amma indai a waje ne ko a wajen aiki, nima na kam maida matsalar ne gar Wannan inda suka fi ni saboda ban so in zo in yi abin da wani zai ga kaman ka zalunce shi ko ka cuce shi ko kuma ba ka yi mai ba daidai ba. Ko ya nuna kaman ka goya bayan, ko ya ga kaman ka goya bayan mutum ɗaya ko ba ka goya bayan shi ba to ka ga irin wannan ba dadi.

Abin da nake tunawa daga yaro lokacin yaranta na shine lokacin da nake ƙarami ina bala ina yawan son zuwa makaranta ko kuma inga na fita waje amma kuma time ɗin ba a fita dani haka nan zan ta zaman gida ayi ta min wasa a gida ba na jin daɗi. Duk ranar da na samu na fita, ranar zan je yawo in fita ina son ganin mutane na sa, ina son walwala da cikin jama'a. Kowa yayi taso ya ɗauke ni mu fita amma a gida ba a bari ina fita saboda ban yi wayo ko na girma ba sosai. Amma duk da haka har yanzu ina tuna irin wannan lokacin kuma in na tuna kawai sai in yi dariya amma yanzu gashi ko ina nake so zan je ba mai hana ni ko ya yi maka magana duk inda kake so ko abin da kake so shi za ka yi lokaci ke nan. Amma da duk in za ka fita sai an tambaye ka ina za ka je me za ka je yi a hana ka fita sai dai kawai ka shirya ka je makaranta. Daga makaranta, daga makaranta sai makaranta ba wani fita wurin waje yin wani abu ko abun nan makaranta kawai ake barin mutum ya je.

Wurin aikin mu babban kamfani ne da ma'aikata da yawa kuma waje ne mai zirga-zirga da jama'a. Zamanka a wajen za ka ga mutane kala-kala da mutane ɗabi'u kala-kala kowa da kalan halin shi. To zama cikin mutane dole sai ka fahimta kowa da kuma kalan halin shi da kuma yanda za ka zauna da mutane da ma'amala mai kyau. Kowa ka san halin shi ka san yanda za ka bullo mai. Ba wai kawai ka zo kana ta cikin rayuwa cikin mutane ba ka san su waye su ba ko kuma me suke yi. Dole kowa sai ka fahimce shi.

Eh ina iya tuƙi da yawa. Ina iya ni tuƙi a mota musamman lokacin da nake zuwa da kaina nake kai kaina wajen aiki kuma da kaina nake kawo kaina wajen aiki. Wani zubin nakan kai yara ko ƙannena makaranta duk moto in ba direba ko wanda zai kai su. To na saba da tuƙin mota sosai amma wani zubin idan na gaji zanji na tsani tuƙi, zanji na gaji ban so in tuƙa moto ko wani abu sai dai wani time ɗin in kira a tuƙa ni musamman ko zan bar gari ko tafiya ya kamani. In tafiya ya kamani ko wajen ba mai ɗan nisa bane sosai indai ba a cikin gari bane sai dai in kira direba ya tuƙa ni mu tafi saboda bana son in bar gari da moto ina da saurin gajiya a tuƙi gaskiya. Tafiya kaɗan zanji na gaji musamman ma a moto. Bana jure tafiya mai nisa. Tafiya kaɗan zanji na gaji. Wani zubin ma nakan bar moto a gida in fita in hau na haya ko in hau mashin ko in hau wani bos wanda zai kai ni ko taksi in kira shi ya kai ni inda zani. Saboda kawai kar in yi tuƙin moto saboda gajiya.

Abin da nake son canzawa a wajen aiki shine yanayin inda muke gudanar da zamantakewa tsakanin ma'aikata. Ina so na canza yadda ƙananun ma'aikata kowa zai ji daɗin aiki da kai, a rinƙa ba su fuska, a rinƙa taimakon su da abin da zan iya ko da shawarwari ko kuma da abin da, da kuɗi inda za su ji daɗi. Kuma in riƙa ba su fuskar magana muna tattaunawa matsaloli da su, suna sanin me ye rayuwa. Ina ji daga gare su, su ma suna ji daga gare ni. To hakan zai taimaka ƙarfin zumunci tsakanin ma'aikata. Hakan zai taimaka ƙarfin zumunci da tsakanin ma'aikata duk wani matsala idan ya faru zaka iya zuwa su faɗan muƙa base abu, ya nisaba kowa yata tsoron zuwa ya ma magana saboda kai ogan shi ne. Ina tsoron ya zo ya fuskance ka da wani matsala ko wani abu. To wannan ba zai, abunnan ba ci gaba bane tsakanin ka da ma'aikata.

Gaskiya ban iya ɗinka tufafi ba. Saboda ko kaya na je na siyo a kasuwa sai dai in kira tela ya zo ya gwada ni ya ɗinka mun. Ban iya ɗinka tufafi ba. Ban san kuma ina ganin dai yanda ake yi. Wani zubinn na je shagon da ake ɗinkawa ko in na je wajen mutane zan wuce ko wani abun na kan ga yanda ake yi amma ban taɓa kwatanta ba ko kuma na na yi tuna na in koya ba.

Dangantaka na da shugaban wajen aikina shine muna bashi girman shi kuma shi ma yana so na. Yana, yana ja na a jiki muna magana. Duk wani matsala da ban gane ba nakan tambaye shi, shi ma duk wani abin da yake so ya sani daga gareni yana faɗa mai. Muna da dangantaka tsakaninmu mai kyau. Ba ma ɓoye ma kowa juna komi. Ina bani girman, ina bashi girman shi sosai, shi ma kuma yana bani. Ina nuna min kulawa da samunsa ya san damuwana. Duk wani matsala da nake ciki shi ma yana zuwa wajen shi muyi magana mu tattauna akan aiki, akan ci gaban kamfanin mu, akan ci gaban ma'aikatan mu. Sannan kuma yana bani goyon baya sosai, yana ba da shawara a kan abun da na yi mura. Kuma yana ƙara mun sani a kan abun da ban sani ba.

Ban son yana yi kar ɗaki ya zama mai faɗi da kuma tsari da inda za ka ajiye duk abin da kake so ka gan shi a lokacin da kike so kuma ya zama ina da kwai tsari, tsaro, hayaniya a wajen da haske da kuma faɗi da girma.

Ina magance koke-koke ta hanyar sauraron ko wane ƙara da aka kawo mun ko kuma damuwa ko ƙorafi ta hanyar saurara da kyau kuma, in kuma fahimci inda aka dosa sannan in magance abin, in iya ƙoƙarin yanda zan yi in magance matsalar idan kuma ta fi ƙarfina ko wanda ban sani ba ne nakan tambaye na magabata na wanda suke gaba na wanda ya fi ni sani domin a magance ma wanda ya zo da koke damuwar shi.

Ina wanke kayayyaki na, gaskiya bana wanki da kai na. An fi sai ƙananan abubuwa da nake wanke wa a gida. Lokacin da nake wanke su shine ranar Lahadi, nakan fito da single edge underwear undewears dina, single edge daga jerin wanduna don wanke, amma kuma sauran manyan kaya na, nakan ɗauka ne lokacin da na samu lokaci, na sa a mota, na kai ma inda ake wanki su wanke mun. To shi ma abin da ya sa bana wanke wa da ƙananan abubuwa na saboda bana ba da wankinsu, da kai na nake so na wanke, bana ba da wani yaman. Da kai na nake so na yi, da kai na ba su yi wani yamun ba. Idan an yi abin da inji an sa ranar Lahadi ne na fi samun lokacin zuwa in kai, sai ina basu kaman sati ɗaya a wanke a goge sai ya kira ni in zo an sa ko kuma wani lokacin ya kawo mun da kanshi me aikin.

Eh ina mike jiki da safe. Nakan fita training na zaga ko'ina a unguwarmu. Hakan na taimaka mun, yana saman jin daɗin jiki da kuma ƙwazo da kuma ƙarfin jikina kafin na fita aiki. Kafin in yi wanka in sa takalmi da kuma canja kayay daga kayan bacci zuwa kayan training dina. Idan na dawo shima nakan cire na sa daga kayan training zuwa in yi wanka. In nayi wanka na huta na mintoci na zo na fara nazarin abubuwan da zan yi da kuma tsara abin da zan ci, na dafa abin da zan ci na gama sai in shirya in fita. In je in yi wanka. Idan na yi wanka sai in fara in tafi wajen aiki ko kuma na tafi makaranta. Haka nake yi kusan yi kullum ba dai kullum nake yi ba. Amma in ban yi yau ba zan yi gobe. In ban yi yau ba zan yi gobe. Na riga na saba da su.

Gaskiya bana rubuta rahoto saboda bana yi sai dai karshen satiya. A wajen aiki ba rahoto nake kiran wannan ba. Muna dai rubuta, ah, pre-report na abubuwan da suka shigo da abubuwan da muka yi a cikin satin da kuma abubuwan da za mu yi ba mu gama ba ko kuma abubuwan da muke wata satin ansima zai shigo za mu rubuta abubuwan da za mu yi. Idan mun gama za mu zo mu rubuta ga abubuwan da aka gama ga kuma wanda basu yi ko kuma wanda ba a gama ba. To haka muke yi ko wajen gudanar da aiki da kuma ba da bayanai.

Ina shirya ayuka ne wajen fara sa masu mahimmanci a farko. Idan na sa masu mahimmanci a farko, na tsara su, sai in zo in sa wanda bai kai wa su mahimmanci ba, sai in zo in sa wanda ba su da mahimmanci ko kuma wanda ba waji bi bane. Hakan na zo duk ranar da na so zan yi aikin, zan fara ne daga sama wayanda suke da mahimmanci, sai in zo in sa wanda ba su kai wannan mahimmanci ba, sai in zo in sa har gurawa wanda bai da mahimmanci sosai. Haka na ke kullum saboda idan na zauna ba tsari ba abu zan fara yin, zan ringa yin aikin wanda na haɗa su ba tsari. Komi zan mu ringa yi wanda bai yi da mahimmanci yazo kuma ka manta da masu mahimmanci. Amma idan ka zauna ka tsara komi, zaka fara yi masu mahimmanci. Sannan ka zo ka yi mara wanda bai kai su mahimmanci ba. Za ka gama, zaka magamanci da komi mai wanda ya ke da mahimmanci. Za ka tsara ayyukanka yanda ya dace.

Eh ina sayan kaya a yanar gizo saboda ya fi sauƙi a ɗakin ka ɗai ko kuma in kana ofis ko kana ɗaki duk inda kake ba sai ka je kasuwa ka yi wahala ba ko kuma ka je kasuwa ka kashe kuɗi ko ka gaji ko ka ɓata ma lokaci ba. A inda kake za ka biya kuɗin za ka yi odan kaya kuma a kawo maka inda kake ba tare da shan wahala ba. Hakan yana da sauƙi sosai kuma yana rage maka cin lokaci da kuma wahalan nema. Saboda in ka je kasuwa ma ba ka san katamamman inda za ka tinkara ka samu kila kayan da kake so ba. Amma in ta yanar gizo ne kana duba wayan ka ko kwamfiyutan ka za ka biya kuɗi daga sauƙaƙe. Sannan kuma ka ce a kama kayan ka a gida inda kake so ba tare da sai kaje ka yi wahala ba. Ka bi layi ko ka yi wani abun na wahala. A cikin sauƙi za a kawo maka kayan ka ya fi zuwa kasuwa sosai daɗi.

Ina amfani da sabulun Super Soft saboda ina jin daɗin amfani da shi bai da haɗari. Yana da kumfa kuma yana da daɗin wanka. San n kuma yana da kyau sosai. Na saba mani in ba da shi na yi amfani ba, ba na jin daɗi. Kuma dan kafin ya ƙare da na gaya kusan ƙarewa ko kuma na gaya wa tare yin ƙasa, zan yi order a kawo mun ko kuma na je kasuwa na siyo da kaina. Ba na wasa da shi gaskiya, ina jin daɗin amfani da shi sosai.

Ina son ziyartar in je Makkah, Saudi Arabia ko kuma in je Madina saboda ina son garin sosai. Ina jin daɗin garin, na taɓa zuwa sau ɗaya. Na ga yanda ake ibada da bauta. Ba ni da burin na je wani waje fiye da in je Saudiya ko in je Madina saboda ina son garin sosai. Allah kuma ya sa mun son wajen sosai. Ina jin daɗin ganin mutane da ke wajen ko a wayane in na gani, nunosu ko kuma a bidiyo. Yana sa ni na ji daɗi kuma yana sa ni na ji in ji kamar ina wajen. Gaskiya ina son ziyartar wajen sosai ko suna wajen je bazan gaji ba kuma ina son ma rayuwa a wajen sosai.

Abubuwan da nake yi sai inyi ƙarshen mako shine ina shirya ayyukan da nayi a makon sannan kuma na shirya abubuwan da nake so in yi a makon da zata shiga. Saboda komi ina yin shi ne da tsari. Idan kaga na gama tsara wani abubuwa sai inzo in fara yin tunanin inda zan je ziyara kafin sati ta yi. Saboda ina da lokaci ƙarshen mako tun ranar Juma'a, Asabar, Lahadi ba aiki. To ina da ɗan lokacin da zan iya ziyartar yan uwa da abokan arziki. Sannan kuma sai yanzu in yi tunanin a lokacin hutu da kuma lokacin ɗan ayyukan gida waɗanda zan ba da aimun. Da kuma tsara tsarin abubuwan da nake so na yi. Wanda suna cikin tsarin da nayi tun wancan satin. To haka nake tafi da shirin ƙarshen makona. Dama kuma sai inzo in yi na wata, inzo in yi na shekara. Komi ina yin shi a lissafi.

Gaskiya ina da wahalan jurema zafi saboda bana so bana son zafi, bana so yanayin zafi saboda bana jin dadi. Na fi son yanayi mai sanyi fiye da yanayin zafi. Yanayin zafi yana da takura ga cuke-cuke da ake yi da kuma sauransu. Amma lokacin sanyi za ka ji kana jin dadi kawai dai mtsalan dai da kawai sanyin jiki. Shima kana rufa za ka daina ji amma zafi ba sauki ka kunna kaza kayi kaza kayi kaza.

Eh, ina duba kalanda kullum saboda sanin, saboda sanin jadawalin ranakun mako, da kuma abubuwan tsara abubuwan da nake so in yi. Ina duba kalanda hakan yana taimaka mun sabo, wajen sanin kwanakin wata da kuma ranar abubuwan da nake ganin lokaci don kar in manta da yau ranar da ake, in je ina yin abubuwan da bai kamata ba. Amma in ina kallon kalanda, zan ce yau yakamata, in yi kazah, gobe zan yi kazah, ko yau saura kwana kaza in yi wannan abu. To hakan yana sa mun tunatar dani sosai.

Kayan cici da nafi so shine kayan da na ke sawa koyar kullum. Ina son kalan cin wannan abun saboda yana mun daɗi sosai kuma ina jin daɗin shi so. In na fara ci ba na son yana tuna mun da wani abubuwa da dama wanda na yi su ko kuma na ke so in yi. A wajen aiki nafi son kalan cin wannan abun saboda a nan ne na ke bin rayuwa na da rana ba da ku ma dare ba.

Gaskiya na fi son zama a kujera akan zama a kan tabarma. Na fi jin daɗi kuma na fi min iyewa da hutawa idan na zauna a kan kujera. Saboda in na zauna a tabarma a ƙasa ne bana jin daɗi in ba kuma zan kwanta ba ne ko kuma zan daɗe. In na daɗe a kan tabarma yana sani ciwon ƙafa ko kuma na ji nagaji sosai. Amma idan ina kan kujera ba zan ji ba zan gaji ba kuma zan huta sosai. Saboda kujera ya fi tabarma daɗin zama sosai ma nesa bakusa ba.